Kana amfani da matashin wuya? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina amfani da matashin wuya. Yanzu a hakan ma, a kan matashin wuyan nake. Yana taimako sosai sosai wajen kare wuya daga gajiya da duk abinda zai sawo wuyan yayi tsami koyayi tangal tangal to wannan shine. Amma a farko ban fahimci inda tambayan yake ba. Ina ta, tututu na ju juya tambaya har sanda na gane. Amman da na gane shine na ce to bari in zo, ah, in amsa, in ba ku amsarku cikakke. Gaskiya yana yin katifa na ko gado na koyaushe yana da matashin wuya. Ba mu da cikakken sunansa a Hausa amma mun ara sunan daga Turanci muna ce masa filo. Kawai filo muke ce masa. Kana amfani da filo lokacin bacci ko kana amfani da filo lokacin kwanciya. Haka yakamata tambayan ya fito za fi ganewa ko kuma kana amfani da matashin wuya lokacin kwanciya ko kana amfani da matashin wuya lokacin bacci ko kana amfani da matashin wuya lokacin kwana. To in aka yi haka a yanayin tambayan. Mutane dayawa ba za su gane ba yanayi ba. Amma a wannan sigar da ya zo ba kowa ne ya fahimci abin da ake nufi ba a cikin tambayan. Na gode.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Na gode da wannan tambaya. Ina bada ra'ayi a aiki ta hanyar bin ƙa'idodin aiki, sai na gabatar da ra'ayi yadda za a ci gaba da abubuwa makamantan haka.